Tambayan shine muna abinci yake sa ka ji daɗi. Tuh abincin da yake sa na ji daɗi suna dai da yawa. Akwai shinkafa, akwai shayi da biredi, da akwai wasu lokaci ga noodles, dambunu, taliya, indomie, da ƙwai, ga mema, me, ah, ga ƙwai da ƙwai, ga ƙosai, ga akara, ga sunan dai da yawa da yawa. Kun gani abubuwan da suna da yawa da suke sa daidai ji daɗi ga huku, ga zobo, ga wasu lokaci har soft drink ma da biredi.

Eh ina amfani da matashin wuya. An kusa matashin wuya yana sa mutum ya dan ji daɗi da dan dama dama in yana bacci. Kuma gaskiya shine wasu lokaci ya danganta da matashin wuyan da kake amfani da shi. In kana amfani da mai kyau ne, mai laushi gaskiya in ka yi bacci za ka ji daɗi. Akwai irin waɗansu da in ka yi amfani da shi kuma ba za ka ji daɗi sosai ba. A ka ga bacci maima wuya. Ko wasu lokaci ka tashi ka ji wuyanka na mat ciwo. Saboda matashin wuyan yana da, da, da ƙarfi ko babu laushi. Gani amma in dai, in dai matashin wuyan tana da kyau, ha yi dole mutum ya yi amfani da shi. Kuma in ka yi amfani da shi za ka ji daɗi. Kuma ba kullum za ka iya taya amfani da shi ba. Wasu lokaci ya fi ka kwanta a saman godo flat kawai.

Eh ina iya duba lambar QR ai. Ai wannan ba matsala ba ne lambar QR ana iya dubawa kuma ni ina iya duba shi. Ina iya duba lambar QR.

To wasu lokacin ka ga mutane suna aiki ai dole ka tashi ka taimaka musu. In ka ga mutum yana shara ko kuma ka ga mutum yana wanke sai wasu lokaci ka zo kaɗan sa hannu. Wasu lokaci mutum yayi shara sai kaɗan yi mopping. Mutum yayi ko mutum bai yi shara ba ka ɗauka tsinsiya kaɗa yin shara wani yayi ta wanke wanke. Kaga ne ka zo ka ga mutum yana wanke mota sai ka ce ta bari in taimaka ma. Yana wanke motar kana zube ruwa, kana zuba meruwa, kana ɗorewa. Shi kenan ka ga aiki ta cimu kenan kuma za'a gama aikin da sauri. Kuma a cikin ofis ka ga mutum yana wani aiki ko kuma takardun shi suna na abarbarje sai ka zo ka taimaka min ka kai mai gyara, ka kai mai arrange takardun shi saboda ofishin yayi kyau. Gane bi dai da irin aikin da mutum ke yi ne amma taimako ai ba abu mai yawa bane. Don abun taimako shine ka yi ma mutum aikin, ka taya mutum yin aikin da yake yi saboda aiki ya ɗan yi mai dawa, ba yayi yawa.

Eh ina iya busa tsaki, ba haka ake tsake ba? To ba tsakii kenan nayi ba? Ai ina iya busa tsaki ai, ba abu me wuya bane amma me yasa ake busa tsaki wasu lokaci abu ke bama mutum haushi sai kaga ya busa tsake, wasu lokaci gajiya, wasu lokaci rashin, rashi sanin abun da ma zaka faɗa zai iya saka busa tsaki wasu lokaci, wasu lokaci abubuwa dai yawa. Eh.

To ina dai karɓa baƙo, umm ina karɓa baƙo gaskiya kuma inda nake karɓan su ya dangana, ya dangana da irin baƙon da, da yazo gidana kuma in ka gan babban baƙo ne sai ka je ka yi mai shiri wasu lokaci in dafa abinci, in ajiye masu abin da za su ci su sha, in buɗe masu ƙofa in ce musu to ku shiga, ku shiga ku zauna. Eh kuma ƙaramin baƙo ne ko ƙaramin yaro haka, su ma in dafa musu abinci wasu lokaci su ci su ji daɗi kun gane? Eh haka nake karɓan baƙo, ayi gaisuwa ayi magana duka abin da ya kawoka kadai mu, mu, mu tattanta shi.

Eh muna dasa uniform a wurin aiki. Muna sa uniform a wurin aiki amma ba uniform dai na ƙwarai ba. Muna, ana dai ce mana wasu lokaci muyi dressing corporate, musa wando da riga da tie. Ko kuma wasu lokaci, ya dai dangana da irin ranan aikin dai amma ba wani uniform da ƙwarai ba. Ba wai muna da kayan da rigar kala ɗiya, wandon kala daya, takalmin kala ɗaya, ba haka mukeyi ba amma dai ana iya dai ba mu dress code inda dai mu fita. Ma kowa rananga aikin zai fita hakanan.

Eh to wasu lokaci ina iya, eh in ɗan fita in ɗan yin tafiya. Kun gane wasu lokacin in dai, in dai babu wuta, wasu lokaci in ɗauka ɗan iyaye karata wa kaɗan-kaɗan kuma kun gane bi dai da lokacin da aka ɗauke wutar ne in dai da rana ne sai ka, kun, kuna ina ina iya zuwa inɗanyi in, inɗa in ko inɗa dafa abinci ko inɗan kwanta ƙarƙashin titi iska ya ɗan hura ni kun gane? Eh amma da in daddare ne to in babu wutar lantarki sai mutum ya, ya siya kandir ya, ya kunna, ya kunna waje ya ɗanyi haske yayi amfani da shi ya yi bacci zai yi bacci kuma sai ya kashe kun gane? Eh.

To ina tafawa sosai-sosai. Na yi tafa muryar tafa na yai yai yayi yayi. Babban murya ne. Na tafa sosai sosai da karfi da karfi. Haka nake tafa wa.

Eh ina yin kiran bidiyo amma wasu lokaci ba kullum ba amma dai ina yin kiran bidiyo. Ina amfani da shi ko ta WhatsApp wasu lokaci ko kuma ta Telegram ina kiran bidiyo kuma ba da kowa nake kiran bidiyo ba sai dai 'yan wayena da iyalina da iyayena kun gane. Eh ba da kowa nake kiran bidiyo ba amma dai ina kiran bidiyo.

Eh ina cin salati ai haba. Ai in ban ci salati ba to me zan ci. Ina cin salati sosai sosai ina ci balle in aka haɗa mana ɗan shinkafa wasu lokaci, kaga in aka ɗan yi shinkafa da, da miya sai aka ɗan sa shi an ɗan haɗa ɗan coleslaw dinnan aka ɗan sa a sama aika aka ayi dole abinci ta, ta, ta, ta yi daɗi. Gaskiya ina cin salati.

To, ban san irin furen da na, da nafi so ba gaskiya. Duk furen da ake da shi gaskiya ina son shi amma ban da wani gaskiya da zan ce ina so, gaskiya duka dai nake so.

Magaskiya, bana zuwa gidan fim. Kuma abin da ya sa shine, nawa zamuyi ne yanzu? Mutun yana da waya yana iya kallon duk fim da yake so. Ana iya kallon fim a Netflix, kuma wasu lokaci a YouTube. Ko da shike Netflix dai yafi, amma wasu lokaci kuma akwai shi a YouTube, wasu lokaci akwai shi a Telegram, indai mutane suka ɗan yi uploading kasamun. To in ba dai kana dai so ka fita ɗa kaɗan sha iska ba, kaɗan ji dadi, ai to ba amfanin zuwa gidan fim.

Eh, ina dai nake son dafa kwai. Ina son kwai in yi nuna sosai. Koda shike ance in zaka dafa kwai, ba a son cikin yi nuna sosai sosai. Amma ni gaskiya na fi son shi saboda in bai nuna sosai ba, in bai dahu sosai ba, wasu lokaci yana dan ba ni kyama. Eh haka dai nike son dafa kwai, inda dai zan nuna cikkake.

Ai ina bin ƙa'idodin aiki kuma abu dai aiki ne ba ta, ba ta kyau ne ba, ba, ba, ba, aikin da bai da ka'ida ai ka gani ba aiki bane, ba aikin ƙwarai bane. Kuma akwai ƙa'idodin aiki na gaskiya ina bin shi, ina bin shi sosai sosai. Eh.

Toh, inda nake kawo gidan mu gaskiya wasu lokaci tafiya dai nake, eh, nai don tafiya daga wajen aiki sai in daukawo gidan mu. Kokuma wasu lokaci inda akwai keke sai in shiga keke, inbi public transport in biya, kokuma mashin wasu lokaci. Ni da ban da mota, ban da mashin nawa tafiya dai nake yi.

To hotunan wayana cikin sorry, cikin wayana ai suke. In ba cikin wayana ba ina zan ajiye su? Shi yasa ake kiransu hotunan wayana. Cikin wayana dai suke. Akwai wasu lokaci da na boye su a Gmail, wasu lokaci zani don boye su dai a wasu wajajen da ake boye hotuna. Amma yawanci dai suna cikin wayana ne. Kun gane?

Bokiti nawa ne muke da su a gida? Ina da bokiti kaman guda goma haka ko kuma goma sha uku ko kuma ashirin. Eh, haka ne.

Eh ina tafiya da sauri, ina tafiya da sauri amma yawansu lo yawancin lokaci in dai na yi latti ne sosai zan ga ina tafiya da sauri kuma ina so in kama abin da nake so na yi ne kuma abin da ya kamata ne amma kuma in ba latti ko babu sauri babu abin da zai sa ni in sauri ai babu amfanin guduwa ai ko.

Ni namiji ne, ba na jin tsoron kwari. Ma su tsoron kwari ai ni a ganin su, ni ke ganin su kamar raggwaye ne. Amma ni namiji ne, ba na jin tsoron kwari kun gane.